Kana fi son shinkafa ko tuwo? Gaskiya, na fi son shinkafa saboda shinkafa ita ce ta yau da kullum. Yanzu a tsarin da ake, idan kana so ma ka yi tuwo, to kuɗin da za ka kashe, sai yafi wanda za ka yi shinkafa da shi. Abin da ya sa nake son shinkafa, ita shinkafa ta fi sauƙin sarrafawa sannan kuma ta fi ma daɗi a baki. Shinkafa ce za ka ci yau, ka ci gobe, ka ci kullum ba za ka gaji da ita ba. Amma tuwo kuwa duk sanda ka ci sau ɗaya, sau biyu to za ka ji ya ginsheka ya isheka Sannan kuma tuwo baya ripening. Idan na ci tuwo na kwana biyu, zan iya cin tuwo yanzu to zuwa anjima kaɗan zan ji na fara jin yunwa. Amma idan shinkafa ce zan ci ko kaɗan na ci, za ta riƙe ni har zuwa wani lokaci. Amma tuwo kuwa ina ci zan ji ina fara jin yunwa. Shi ya sa na fi son shinkafa. Shinkafa ce zan ci hankali na a kwance ko cikin natsuwa bani da wani damuwa ba kamar tuwo ba gaskiya.

Yaya kake koyon fasaha sabo? Ina koyon fasaha sabuwa ne ta tunkarar ta, ta zuwa wajen masana wanda suka san abun haka nake so na koya. Duk wanda yake da wata sabuwar fasaha to nakan yi kokari naga naje wajen shi, mun zauna da shi ko kuma nayi aiki tare da shi. Shi yasa sau tari idan naga sabon aiki nake kokari naga naje na koya. Saboda in dai kana ƙoƙarin karantar sabuwar fasaha to zaka ga ba ka da wata matsala a wajen aiki. Saboda duk aikin da ya taso ma zakaga kayi kokari kayi shi. Sannan abu na biyu yanda nake koyan sabuwar fasaha ina bincike ta wayoyi. A yanzu in kana son wani abu ta waya kawai zaka bincika sai ka ga ka samu abun da kake so. To idan na bincika naga wannan sabon abu ne in bazan iya koyo a waya ba to nakan ɗauko shi sai naje na samu wa'inda suka daɗe suna yin al'amarin sai na nuna musu. To ta haka zasu yi kokari, ni ma su fahimtar da ni su nuna mun yanda ya kamata nayi. Shi yasa mafi yawanci yanzu zaka ga akwai waya a hannuna. Koda yaushe ina bincike. Sannan ko aiki nake yi ina kokari naga indai can sabon aiki za'a yi to zan je nayi kokari naga na shiga aikin. Saboda ba wai don kuɗin da zan samu ba a'a don na koyi sabon wani abu daga wajen. Saboda idan kana koyan sabon abu to kullum aikinka yana ci gaba sosai. Shi yasa ko da yaushe nake kokari naga na koyi sabuwar fasaha.

Kana yin waka cikin zuciya? Waka ta danganta. Akwai wani ama, akwai zancen zuci wanda wasu ke daukan shi a matsayin waka. Amma ni bana yin waka, saboda ko a fili ma bana yi balantana kuma cikin zuciya. Saboda ni ba ni ma da lokacin da zan tsaya ina yin waka. Amma akwai wani zance da ake yi sai a ce waken zuci. Mutum za ka ga yana magana a cikin zuciyar shi sai kaga ya fito fili. To shine wasu ke kira da waken zuci. To idan ka ga mutum yana irin wannan abu, watakila akwai wani lissafi da yake yi ne, kuma akwai wani abunda yake cimmawa. To sai kiga abun nan kamar yana so yayi mai nisa. To shine za a ga mutum sai a ce wane yana waken zuci. To amma a halin gaskiya, ni a ganina wannan ba waƙa ba ne. Amma kuma akwai wasu wanda za ka ga suna zaune, za kaga a cikin zuciyar su sai rera waka suke yi suna murmushi. To gaskiya ni ba na iron wannan, ba na iron wannan waƙa. Amma na kandai wasu nunninka, ina so in cimma kaza wani sa'in sai nayi murmushi amma dai ba waka ba. Saboda ni waka a ganina ba wani abu ba ne. Na kande saurara wani sa'in, amma wani sa'in ma sai na dade in dai waka ce ban saurare ta ba. Saboda ni ban ga wani alfanu ba da wani abune a sauraron waka. Amma lokacin da nake tun dan karami, ina sauraren waka sosai, na saurari waka.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Ina tafiya zuwa wurare ne a ƙafa, wani sa'in kuma na hau abin hawa. Musamman idan aka ce waje ba shi da nisa, to nakan yi ƙoƙari na ga na taho a ƙafa. Amma ko yana ba shi da nisa, idan ina sauri nakan hau abin hawa. Amma idan ba sauri nake yi ba, sai na taho a ƙafa. Ya danganta ma daga wajen da na taho yanzu. Inda na taho yanzu ana hau abin hawa in za'a zo. To amma da yake ba sauri nake yi ba, ba jira na ake yi ba, sai na zaɓi na taho a ƙafa saboda na motsa jiki. Amma idan jira na ake yi, shine za'a ga na hau abin hawa. Amma idan wuri yana da nisa sosai, to nakan hau abin hawa saboda in rage gajiya da sauransu. Idan waje yayi nisa sosai, idan ka ce za ka je a ƙafa to za ka gaji. To kuma idan ka gaji, jikinka zai- wani sa'in ma za ka samu rashin lafiya. Shi ya sa na zaɓo idan dai wuri yana da nisa, na hau abin hawa. Musamman ma idan aka ce wajen, wasu wajen aiki za ku je. To kaga idan wajen aiki za ka je, to dole ne ma za ka hau abin hawa saboda za'a ga idan ka je a gajiye, ba za ka iya yin wani aiki ba. Sai dai ka hau abin hawa, tukuna za ka je a tsanake, za ka je cikin kwanciyar hankali tukuna har ka samu ka yi abin da kake so ka yi. Amma idan ka je a ƙafa, to ba za ka samu daman yin abin da kake so ka yi ba. Idan kuma ba ka samu abin da kake so ka yi ba, to ka ga zuwan ka ba shi da amfani kenan. Shi ya sa idan zan je wurare nakan yi zaɓi biyu. In wurin ba shi da nisa, zan hau abin hawa. Idan kuma yana da nisa, to in wurin ba shi da nisa, ba zan hau wani abu ba. Idan wurin yana da nisa, zan hau abin hawa.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ne ba ko da yaushe ba. Saboda kasuwa ba kullum kullum nake zuwa ba, kuma ba ni da wata rana da nake zuwa kasuwa. Hasali ma kasuwa idan ba ni da wani abin da zan saya to ba zan je kasuwa ba. Saboda sai ina da wani muhimmin abu wanda zan yi a kasuwa shine nake zuwa kasuwa. Idan ka tsaya ka duba kamar a ce yau ban da aiki to zan je kasuwa in har ina da abin da zan saya. Amma kuma idan ban da abin da zan saya ko ban da aiki to ba ran je kasuwa ba. Amma ba ni da wata takamaimai ranar da za a ce gashi zan je kasuwa. Saboda ban da wani abin da na kasa a kasuwa, ban da wani abin da nake saidawa, aikin hannu nake yi. Iya ka ci idan an kira ni na tafi wajen aikina idan ba a kira ni ba kuma akwai inda nake zama har a lokacin da Allah zai sa a samu abin da za a je a kai gida. To ni ban da lokaci a ce gashi rana kaza ta zuwa kasuwa ce rana kaza ba ta zuwa kasuwa ba. Duk sanda na samu kuɗi kuma na ga ina free to a lokacin ne nake zuwa kasuwa. Amma in ba haka ba ban da wata takamaimai ranar da zan ce gashi yau zan je kasuwa.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? To, kayan aikinmu suna nan kala daban-daban. To, zan fara ma da kayan aikin personal wanda mutum shi karan kanshi yake amfani da shi. Wanda shi ya zama wajibi in dai za ka yi irin aikinmu to ya zama wajibi sai ka mallaka. Da yake mu aikin rodi muke yi wanda a turanci ake kiranshi da iron vendor. To, irin aikin da nake ke nan. To, na farko dai a karan kanka dole sai ka mallaki pinches. Ita pinches din ita ce kake samu ka ɗore da ita. Wannan ita wajibi ce dolan dolan ka sai ka yi amfani da ita, sai ka mallake ta. In baka da ita to aiki ma bazai yiwu a wajenka ba. Sannan sai kuma kayan aiki wanda general ne kowa zai iya ansa yai aiki da shi. Na farko akwai saw bullet, abin yanka rodi. Shi muke kira da saw bullet wato zarto kenan amma na yankan rodi na farko kenan. Na biyu akwai pipe. Pipe wanda za a sa a riƙa lankwasa rodi. To, wannan shine pipe. Sai na biyun da uku sai Karanki. Karanki ita kuma ita za a danna a ƙasa sai a sa pipe ɗin sai a ɗago. To, wannan sune kayan aikinmu. Sannan abu na huɗu sai pegi. Pegi shi kuma ana sa shi ne a jikin katanga ko a jikin katako wanda za a sa rodi a jiki shi ma sai a sa pipe a riƙa lanƙwasawa. Sannan sai cotton. Cotton shi ma ana amfani da shi wajen yanka rodi. To, duk waɗannan kayayyakin da su muke amfani. Sannan abu na ƙarshe na karan kai in ka ga dama ka sa in baka ga dama ba baza ka yi amfani da shi ba. Shi ne hand glove. To, hand glove wannan aka yi mu kan yi amfani da ita. To, amma wannan da yake ba wajibi ba ne. Wannan kare lafiyar hannu ne da mutum. To, shi ne ake amfani da ita. Sai kuma wani sa'in zaka ana sa safety boot. Wannan takalmin ne wanda ake yake kariya. To, duka muna amfani da waɗannan abubuwa.

Menene abin da kake yi don nishaɗi? To, abubuwan da nake yi don nishaɗi suna da ɗan yawa, amma zan lissafo muku, biyu zuwa uku daga cikin abubuwan da nake yi don nishaɗi. Menene abin da kake yi don nishaɗi? To, abubuwan da nake yi don nishaɗi suna da ɗan yawa, amma zan lissafo muku, Abu na farko, domin nishaɗi, nakan tuna da iyayena suna sa ni nishaɗi. Wannan abun shi kaɗai yakan sa ni nishaɗi, yakan sa ni jin daɗi. Idan na tuna za mu je mu zauna da mahaifiyar, mu yi hira, mahaifina, za mu zauna mu yi hira, to duka wannan abubuwan suna sa ni nishaɗi gaskiya sosai. Sannan abu na biyu shine iyalaina. Iyalaina sukan sa ni nishaɗi. Mu je mu zauna da iyalina, mu yi fira, mu yi raha, mu yi wasa. Duka wannan gaskiya na sa ni nishaɗi sosai gaskiya. Saboda ba wani abun da ya fi sa nishaɗi ma irin iyayena da iyalina. Saboda su ne kawai nake tunawa idan ma raina ya ɓace wajensa, zan je in samu sauƙi gaskiya. Saboda idan ba su ba, ba wani inda zan je na samu sauƙi. Sannan sai abu na uku, abokanaina. Idan na je na zauna a majalisa, ana hira, to nan ma ko raina ya ɓace, zaga ana hira, ina dariya, yana sa nishaɗi sosai. Sannan kuma idan ba haka ba, to wayar hannuna. Wayar hannuna ita ma ta kan sa ni nishaɗi. Saboda duk wani abun da nake so na yi, ko da a ce raina ya ɓace ko kuma menene ko wani abu ma, to wayar hannuna ita nake sawa a gaba na shiga nan nafita nan, na yi kallo, na duba wasu abubuwa sai ga ina cikin nishaɗi. Ka ji abubuwan da suke sa nishaɗi sosai ke nan.

Wane shago kake fi zuwa? To, ni ba ina da wani shago taƙamaimai wanda za a ce gashi na fi zuwa. Saboda ni duk inda na ga ya fi mun sauƙi nan nake zuwa na sayi kayana. Amma akwai wani shaguna guda biyu waɗanda su ne na fi zuwa. Na farkon yana can a sama inda nake da iyalina. Na biyun kuma yana nan ƙasa saboda nan shagon sari ma ake cewa mai shagon Abdullahi. Saboda idan na je duk wani abun da nake so na ka, na ina samu sannan kuma cikin sauƙi. Duk abun da kake buƙata a wajen akwai shi sannan kuma yana da sauƙi sosai. To bayan in ban siya abu anan ba to akwai wani shago a can sama shi ba wai yana sauƙi bane. Amma shagon, shagon abokin abokina zan ce saboda muna wani tire da shi. Idan na je wucewa abokina yana a wajen zamu tsaya mu gaisa. To kuma idan muka gaisa zan ga wani abu da nake so a wajen sai na siya. To shi ya sa shagunan nan guda biyu su nake amfani da su, su nake zuwa wajen domin na yi siyayya. In ba su ba gaskiya ban cika zuwa wani shagon ba. Ai ko da yake a na saman ma ba wani siyayya nake yi ba. Iya kaci ruwa sai famfas ɗin yaro. To shi ke nan wani sa'in sai biredi saboda shi wajen Abdullahi baya saida biredi baya saida ruwa. To idan iya abun da zan saya kenan sai bazan siya famfas ɗin a wajen Abdullahi ba sai idan na haura sama sai na siya famfas ɗin da ruwa da biredi. Shagunan da na fi zuwa ke nan gaskiya.

Waɗanne kafofin yaɗa labarai kake amfani da su? To kafofin yaɗa labaran da nafi amfani da su ba sa wuce da social media, sai gidan rediyo, sai kuma jarida. Abin da ya sa nake amfani da social media saboda su labaran su a kusa yake. Ko da yaushe da ka hau za ka ga duk labarin da kake buƙata. Duk da yake dai wasu labaran na social media ba ingantattun labarai ba ne. Shi yasa idan na ga labari a social media, ban ci kai yin amfani da shi ba har sai na jira tukuna na ga ainihin sayihin labari. Sannan sai gidan rediyo. To shi gidan rediyo, idan har ka ji labari daga gidan rediyo, to wannan labarin ya inganta, ya inganta sosai. Shi ya sa nake amfani da gidan rediyo. Sannan kuma sai jarida. Idan ka karanta labari a jarida, to wannan ka san jaridar ba ƙarya ba ne saboda sai da suka tsaya suka tantance tukuna suka watsa labarai. Shi ya sa nake amfani da waɗannan guda uku. Sannan a social media ma akwai labarin da idan na gani sai na je na duba waye ya wallafa labarin. Idan na ga wanda ya wallafa labarin, gidan jarida ne mai zaman ƙanshi ko kuma na gwamnati ne ko kuma wani mutum ne haka nan kawai ya je ya wallafa labarin. To sai na tsaya na tantance, na ga meye gaskiyan alamarin tukuna nima kafin na karasa. To iya waɗanda nake amfani da su kenan gidan rediyo, social media sai jarida.

Kana zuwa gidan fim? A'a, ba na zuwa gidan fim saboda ba ni da lokacin da zan rinka zuwa gidan fim. Saboda mu wajajenmu ma, ba inda ake haska fim. Saboda fim ba ko'ina bane ake haska shi. Amma da kaman gidan kallon ƙwallo ne, to da na kan je. Amma yanzu, matin da waya ta sauka, akwai waya a hannuna, sai dai kawai na ci gaba da kallo a waya. Ba na amfani da wani kallon gidan kallon ƙwallo, sai dai waya ta kawai nake amfani da ita. Don haka zuwa gidan fim ba na wa bane. Bana zuwa gidan fim bana, dan ma ba ma gidan kallon fim a wajajen mu. Saboda amma haka ne, ban da ma lokacin da zan je na ɓata, ina kallon fim. In fim zan kalla, na kan sa a waya sai na je na kalla ko kuma sai na shiga YouTube sai na kalla.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? To nakan bar kalmar sirri a cikin zuciyata. Sannan kuma akwai inda nake ajiyewa, kamar a Google. To nakan je na ajiye duk wata kalmar sirri, nakan ajiye ta a cikin Google. Yanzu haka akwai manage password da nake amfani da shi, wanda idan ina neman wani abu, to anan zan je na samu. Gaskiya ta nan ne kawai nake kiyaye kalmar sirri. Amma idan ba haka ba, to ban da wani wajen da zan je na ajiye su, nan ne kawai zan je na ajiye kalmar sirri ba tare da wani tsoron komai ba. Saboda idan ba ka da wajen ajiya irin wannan, to za ka iya rasa wasu abubuwa naka. Shi yasa koda yaushe nake ƙoƙari na ga na kiyaye, saboda kalmar sirri ita ce muhimmiyar abu wadda za ka buɗe wayarka ko kuma wani abu naka. Amma idan ba ka da wa'yannan, to ba za ka iya ajiye komai ba saboda za ka iya ajiyewa kuma ƙarshe sai ka zo ka rasa.

Kana yin wuta da itace? A'a, bana yin wuta da itace saboda bana amfani da itace a gida. Abin da na fi amfani da shi, shine gawayi. Gawayi ne nake amfani da shi a maimakon itace. Saboda itace wani sa'in za ka ga yana da hayaki, kuma hayaki idan yai yawa za ka yana shiga ido, sai kaga ido yana ciwo. Shi ya sa bana amfani da itace saboda shi itace a yanzu ma haka ya yi wuya ba a cika samu shi sosai ba. Amma gawayi shine wanda nake amfani da shi. Shi ne wanda ko da yaushe za ka ga muke amfani da shi wajen hura wuta, da girki, da dafa ruwan zafi ko irin ruwan lifton haka, sai muke amfani da gawayi. Amma itace shi wannan ba mu amfani da shi. Sai dai in ta kama dole za mu yi amfani da itace, to za mu je inda ake saidawa sai mu siyo, mu yi amfani da shi. Amma gaskiya bana amfani da itace a gida. Inda ake amfani da itace kawai wajen yin wankan jego. Saboda idan mace ta haihu, to shi ne muke siyowa ta yi wanka a riƙa dafa ruwa da shi. Saboda shi ta wannan fannin kuma ya fi sauƙin al'amari. Amma idan ba haka ba, mu mu yi amfani da gawayi saboda gawayi ya fi sauƙi, ya fi dafa abinci da wuri maimakon itace. Itace sai ai ta fama da shi wani sa'in idan aka samu wanda bai bushe ba ma, sai ai ta fama. Wani sa'in ka ga mace ta yi ta, kaga idan ta yi ta yi ta ta ruwa saboda hayaki, karshe sai ta samu ciwon ido. Kuma kaga idan aka samu ciwon ido, sai an tafi asibiti an kashe kuɗi. To shi ya sa muka zama gawayi maimakon itace.